Eh kullum ina sa tulare. Ai tulare abu ne mai kyau wanda kowa yake so, ƙanshi yake dashi. Tulare yana da kyau idan ka sa za ka wuce wanda ka wuce jikin eh kusa da shi, shi ma zai ji kanshi sannan kai ma za ka ji daɗin jikinka. Za ka wuce da alfahari domin ka san kana ƙanshi kuma ƙanshi mai daɗi.

A wa ya ga daɗi ya ƙi. AC kai. Na fi son AC. Ai akwai wadanda AC takan yi raɓonta sai ka ji shi sanyi ne na daban wadda yakan zama kamar halitta ce ta Allah. Fanka kuma yakan zo da wani ƙarfi a wuri ɗaya, sannan yakan masa wani wuri in ya masa sai ya kauce a wurinka. Amma ka ga AC ko'ina yake raɓawa. Na fi son AC kai.

Ah, wurin aikin mu babba take gaskiya, babba ne wanda akwai departments da yawa, daban daban sannan kowa da aikinsa da yake yi. Sannan daga wurin gidana zuwa wurin aiki yana da ɗan rata, amma wurin aikin gaskiya mai girma ne. Girma ne muna a ofis mai three storey building wato gida mai gidan sama hawa uku. Tana da girma.

Eh sosai ma ina amfani da ajiyan yanar gizo. Ina amfani da ita don yin ajiyan abubuwa da yawa da yawa kamar su hoto, su bidiyo, wanda ya ƙunshi na abubuwan ofis ina da na 'ya'yana, abu dai wanda na san zan iya rasassa a kan waya nakan ajiye su a wurin.

An haife ni a watan February 1995, ah ran sha shida. February ita ce wata ta wanda kowacce shekara nake aa murnan aa ranan zagayowar haihuwa ta kowace shekara.

Nakan yi wanka da asuba kan in tafi gun aiki, sannan bayan na dawo cikin yammaci nakan yi wanka. Idan kuma lokacin weekend ne wanda babu aiki, nakan yi wanka da safe idan na gama aiki na, bayan na ɗeba zufa nakan sake wanka kuma in ɗuma jikina da ruwan zafi. Sannan idan ban ji ƙyuya ba, nakan yi wanka sau biyu uku a rana.

A'a to wannan kuma in dai za a tambaya, zan iya ce rubutuna ba wani kyau sosai take da shi ba, sabida da lokacin da nake tasowa nake koyan rubutu, irin abubuwan nan dai ta yaranta. Sai a ce idan kai Doctor ne rubutun ka daban take, in kuma kai kaza ne, to ni dai da ina bi da in zama a Engineer ne. Hakannan kuma ya sukurkuta mun rubutuna nakan yi rubutu kawai da wurwuri, gaskiya rubutuna bai shi da kyau.

A'a, mai zafi. Ko mai nama da nake ci, hatta abin da ya ƙunshi abinci da zafi nake sonsa. Yayinda yayi sanyi bana iya ci. Nafiso in ci ina jin zafin sa har nan ciki. Nafison miya mai zafi, zafin gaske wanda zan rika ɗosana ta sama ne in ba haka ba zai ƙona hannuna ma.

Sosai ma kuwa tun ba ga yanzu lokacin sanyin nan ba, irin hunturun da ake dole ne ya zama cewan ka lulluɓe ka akan, ah, ka lulluɓe ka da bargo. Na ka lulluɓe ne da bargo kullum kullum kowane dare saboda a kowace irin sanyi da take shiga ta cin kafa ka ji har kan ƙwaƙwalwanka. To gaskiya bana ko bazan rufe duk jikina ba, ƙafana dai ya zamanto cewan ya rufe da bargo. Ina rufuwa sosai ma kuwa.

Sosai na amfani da kwamfuta. Ai kuwa aikina ma ya ƙunshi amfani da kwamfuta. Wacce kusan komai da nake a gurin aiki, nan bada kwamfuta nake amfani. Wurin, ahhh, sarrafa aikina, wurin ƙara da sauran aikina kuma sannan, ahhh, wurin agency mu mukan yi freelancing work. Wato a kawo mana aiki muyi da kwamfuta kuma muke yi. Kuma mu kuma a yanar gizo ce muke yi.

A'a na fi zuwan shagon siyad da kayan abinci, saboda duk wani abun da zan yi siyayyan kayan abinci nakan je in yi shi a cikin babban kasuwa. To kusan kullun kullun ko da at least sau ɗaya ko biyu haka a sati ɗaya nakan je ko sau uku. Sabila idan wannan bai ƙare ba za ka ga wannan ya ƙare kana bukatan sa. So shago, ah nakan je shagon sayar da kayan abinci.

A'a gaskiya bana tara sabon kuɗi a wannan zamanin wa ke tafiya da kuɗi? Bana tafiya da kuɗi, bana tara wa komai na nakan barta a cikin akawun ne. Bayan in na zo zan yi amfani da, ah, kuɗi sai in yi amfani da katin ATM ɗina in saya abin da zan saya. In kuma wani zan tura wa sai in tura.